To, ciniki abu ne wanda ake yin shi a harka na kasuwanci, saya in sayar, sai kuma a sanadiyar cinikin inda akan samu abokan hurɗa, a ciniki. So, don haka ita kasuwanci idan babu abokan ciniki ko abokan hurɗa, to abun, baya tafiya daidai. Yadda nake haduwa da abokan ciniki aƙasari, ina haduwa da su ne ta shafukan sada zumunta ko kuma masu zuwa inda wurin harkar abubuwan da nake na saidawa, yan wanda baza a rasa ba. To, da dama ta nan nake haduwa da su, in da kuma muke ƙulla yarjejeniyar kasuwanci ko kuma mu haɗu mu tattauna a kan kasuwanci. Ta haka sun ga abuna suna so su biya su ta yadda nake haduwa da abokan ciniki kenan.

To, duk wani abu mai yaji, mu'amala da shi ko mai zafi a ido mu'amala da shi yakan iya sa mutum hawaye. Wanda wannan hawayen akan kalle shi a matsayin kuka. Misali, yankan albasa yana sa mutum hawaye. Sannan sai kuma yanka man daka yaji ko yankan wasu tarugun masu yaji su ma suna iya sa mutum hawaye. Duka waɗannan nau'i ne na abin da suke da zafi wadda idan ana mu'amala da su suna iya sa mutum hawaye ko kuka. To ni dai a yayin yankan albasa, ko in ce lokacin yankan albasa bana kuka. Lokacin yankan albasa bana kuka saboda ni da dama nakan dan nesa tashi da fuska na. In yana da yaji dan nesan tashi da ido na. Sai dai in ji yajin sama sama ba sosai ba. To a takaice dai ni bana kuka lokacin yankan albasa.

To abinci dai suna nan kala daban daban. Waƴanda kuma ɗan adam bazai iya rayuwa ba sai dasu. Domin abinci sune suke gina jiki ko ƙara garkuwar jikin ɗan adam. Ta inda ɗan adam zai samu nagarta da kuma lafiya a jikinsa. Ni dai abincin da na fi so, na fi son ɗan wake da a cikin abinci. Ina jin daɗinsa kuma ina sonsa. Saboda yajin nan da mansa, shi yasa nake son ɗan wake. To yana daga cikin abincin da na fi so. Bayanshi kuma, to ina masifar su ƙu ince ina mata karsan tuwo. Tuwo ko wane iri ne in dai tuwo ne wanda aka tuƙa da kowane irin miya. Miyan kuka ne, miyan taushe da dai sauransu duka ina sonsa. Waɗannan haka, ah, ina son tuwo ina kuma son ɗan wake.

To, yanayi saboda abubuwa da suke faruwa kasuwa zan ce babu ranar da ba ma zuwa kasuwa. Sai dai in buƙatar hakan ba ta taso ba. Tun daga ranar Litinin har Lahadi duk idan bukata ta zo na zuwa kasuwa muna tafiya kasuwa. Ba mu ware wata rana da zan ce wai Litinin ko Talata ko Laraba ko Alhamis ko Juma'a ko Asabar ko Lahadi in ce wannan rana ce guda da na ware ta don zuwa kasuwa ba a'a. Kowace rana ina iya zuwa kasuwa indai buƙatar ya taso. Misali, ah tana iya yiwuwa kayan miya ne yau zan je in saya. Gobe kuma sai in ga kayan daga cikin kayan abinci sun ƙare. Haka kenan zan iya zuwa kasuwa in saya. Jibi kuma tana iya yiwuwa kayan mastira ne ko takalmi ko wani abu na yara shine wanda zan saya. To ka ga babu ranar da zan ce wai wannan rana na ware ta don zuwa kasuwa ko siyan wani abu ko in ce na haɗa siyayya baki ɗaya wai yau zan je na yi. Ya danganta daga yadda irin kuma samun kuɗin da na yi. Yau zan iya samu, gobe in samu, jibi in samu. To idan buƙata shiga kasuwar ta zo zan tashi in tafi kasuwa in je in yi siyayya. Da yakema hasali ni bani da nisa da kasuwa. So a kowane lokaci zan iya zuwa kasuwa in yi siyayya inda abin da nake so in dawo gida. Tun da bani da nisa, ballantana in kalli kuɗin mota ko nisan wurin da dai sauransu. To, a don haka bani da wata rana na zuwa kasuwa. Kullum ina iya zuwa kasuwa.

To magana, yanayin tashin magana ko, uh, daidaitata ya danganta ne daga yadda mutum yake. Ita tashin murya ko in ce magana da ƙarfi ko murya da ƙarfi ko a hankali ya danganta ne. Dudda akwai wanda za ka ga cewa shi in zai yi magana da ƙarfi yake, muryarsa tana da ƙarfi sosai. Wani kuma muryarsa tana da sanyi ko kuma a hankali. To ni dai zan ce muryata tsaka-tsaki ne. Muryata ba ta da ƙarfi kuma ba a hankali can ba, tsaka-tsaki ne. Abun da bature yake ce ma average. Duk maganan da zan yi bana yi da ihu kuma bana yi a hankali can. Ina yin ta a tsaka-tsaki yadda kowa zai fahimci abin da nake faɗa. To a nan ma dai ina iya cewa a hankali amma ba a hankali can yadda ba za a ji ba. In ma na ce da ƙarfi to ba da ƙarfi can yadda mutane za su ji ina ihu ba. Domin wasu magana da ƙarfin ko da ihu to sai a yi tunanin mutum bayi da hankali ko wata matsala ce. To saboda haka ni nawa a tsaka-tsaki take. Bana ihu ba kuma na yi a hankali yadda ba za a ji ba. Ina magana ne daidai daidai yadda kowa zai fahimta kuma kowa zai jini. To don haka muryata ba ƙarfi ba ne kuma ba a hankali ba ne amma daidai daidai ne.

To, aaa, kuɗin lantarki a wata a wannan yankin namu hawa-hawa ne. Akwai ban A, akwai ban B, akwai ban C, akwai ban E, a D, akwai ban E. To mu da yake, aaa, muna ban C, ina ban C kuma ina ban E, tunda gida biyu gare ne. Gida na farko ina ban C, gida na biyu ina ban E. Shi ban C ɗin duk wata muna biyan dubu goma sha biyar zuwa ashirin. Shi kuma ban E ɗin-- ban C ɗin wanda akan samu ta awa goma sha biyar, sha biyu kai ƙasa da haka. Shi kuma ban E ɗin akan samu awa shida ko biyar a rana. To shi muna biyan, da yake dai kati ne, prepaid ne, mukan saka a wata katin dubu uku zuwa dubu biyar ko shida. So, aaa, kuɗin wutar lantarki a wata da nake biya in an haɗa kusan ina biyan dubu ashirin ke nan ko ashirin da wani abu, ashirin da biyar dai ƙasa abin da nake biya kowane wata ke nan.

Ta kuɗi dai anyi su ne don a kashe su kuma amfanin abubuwa da ake yi. Ah, tsabar kuɗi ko tara tsabar kuɗi ah, a ajiye su to zan ce kamar ganganci ne. Saboda wani lokacin abun da za ka siya maybe a wani wuri me nisa ne wadda ya jibanci dole a tura kuɗi. To na kan tara tsabar kuɗi amma ba kowane lokaci ba. Na kan tara ɗan daide wadda zan yi amfani da shi. Sauran kuma in ya so sai in bar su a banki domin idan buƙatar ta zo ko in tura ko in ciro. Gaskiya ban cika tara tsabar kuɗi ba na fi ajiye kuɗi a banki, sai dai na kan ɗan cira tsabar in riƙe ɗan daide wadda zan amfana da shi.

To da yake launi, launi kala kala ne kuma launi za a ga ba guda ɗaya ne mutum ya fi so ba sai dai ba za dai a rasa launin da mutum ko da guda ɗaya ko biyu ko uku ba. Gaskiya ni launin da na fi so na fi son launin, ah, fari saboda farin abu yana burge ni. To amma ina da launuka da yawa da nake so. Akwai baƙi, akwai, ah, yaluwa ko shuɗi. Duk wayannan ina son su amma na dai fi son launin fari saboda ko kaya, farin kaya yana matuƙar burge ni. Ina son farin kaya sai kuma baƙi. Amma baƙi na fi son ƙananan kaya. In a manyan kaya ne kuma na fi son launin shuɗi, blue ke nan. Yana matuƙar burge ni, ina son shi daga shi sai green. Waɗannan kala biyu to su ne kayan, ah, launuka ko uku da na fi so. Fari, baƙi, shuɗi da green. Waɗannan launukan su ne launin da na fi so.

Fina-fine kala kala, akwai na Hausa, akwai na Turanci, akwai Japanas-Japan, eh, Japanasawa, akwai na China, gasu nan dai da dama, akwai Indiya da dai sauransu. To ni dai na fi son kallon fim ɗin Hausa kuma na barkwanci. Comedy ke nan ko. To na fi son kallon fim ɗin Hausa na barkwanci, musamman fim ɗin Marigayi Rabilu musa ɗan Ibro. Allah ya ji ƙan shi ya mashi rahama. Ina matuƙan son kallon fim ɗinsa saboda yana nishaɗantar da ni, ina jin daɗinsa, yana ɗebe mini kewa kuma yakan sa ni fara'a in ina cikin damuwa, in manta abin da ke damuna. Sai sa nake son fim ɗin Marigayi Rabiu Limusa ɗan Ibro. Ina son kallonsa, dan da dama fina-finansa in dai za ka kalla sin ɗaya, biyu, uku to sanda za ka yi ta dariya ma ba ka sani ba. In da wani abun da ke damun ka ma ka neme shi karasa. Wannan na daga cikin dalilin da ya sa nake son fim ɗin Rabiu Limusa ɗan Ibro.

To wasu da dama kwai akwai na kaza, akwai na agwagwa, akwai na tattabara da dai sauran su. To kowane kwai dai da yadda dana zabo, indai ƙwan zabo ne na fi son a dafa shi da ruwa. In aka dafa shi to sai mutum ya ci haka. Na kaza kuma na fi son a soya shi, a dafa shi da mai. In aka dafa shi da mai aka sa mishi magi da gishiri da albasa sai a sa mai a dafa shi. Na agwagwa nafi son a dafa shi da ruwa. To wa'inan sune dai ƙwan da na fi ci. Wasu na fi son a dafa su da ruwa, wasu na fi son a dafa su da mai. Na kazan aka dafa shi da mai na fi jin daɗin sa. Amma idan na kazan turawa ne to shi na ma fi son a, a soya shi da mai a dafa shi da mai. Amma in na kazan gida ne na fi son shi ma a dafa shi da ruwa don yafi daɗi.

Ahm, agogon hannu abu ne mai mahimmanci duk da a wannan lokaci, ah za ka ga cewa agogo ba a cika amfani da na hannu ba. Amma dai ni kam ina sanya agogon hannu saboda ko ba komai, ah abin kwalliya ne, abin ƙawa ne a hannu. Za ka ga yana burgewa ko da yana aiki ko bai aiki. In dai ka sanya shi za ka ga hannunka koya ne yayi kyau. Amma da dama yanzu an fi kallon lokaci da yake ta waya ba ta agogo ba. To ni nakan sanya agogon hannu saboda yana burgeni yana ba ni sha'awa. To amma ba ko da yaushe nake sanya agogon ba kuma ba ko wanne iri bane. Dan ni agogo ma akasari dai ko in ce asali agogo in na saka shi ma baya yin wata uku yake mutuwa a hannuna. To amma duk da haka ko ya mutu nakan sa shi saboda kaman ado ne a wurina.